Kace wanne shago nafi zuwa? Inaje shago insiya madara da suga da abubuwan abinci. To wani wancan shago! Inaso inje kawai.

Kana tambayi ni ina tafiya da sauri? Eh, ina tafiya da sauri. Ina, ina, ina riga na yi latti, zan, zan fara tafiya da sauri l, amma in ban yi latti ba. Ba zan je da sauri ba. In nake maganar ƙwallo ko abubuwan sport, ina gudu da sauri, amma in mun zo tafiya kawai, bana gudu, bana tafiya da sauri. Shi ne ina tun jin si a abun ko na riga na yi latti da abubuwan zan fara tafiya da sauri, sauri, sauri ne fa.

Kana tambaye ni ka ce nawa ruwa ina sha kullum. To, mun zo maganan ruwa sha kullum. Ni ina sha ruwan sachet ana kiranshi pure water. Eh sunashi ne, ina sha, ina sha haka. Amma in mun zo maganan kullum, ina sha ruwa kaman kofi goma dae ko sha ɗaya, ko sha biyu. Akwai lokacin zan sha kofi sha uku ko sha biyar kuma hakan zan sha. Amma ni ruwan sachet ne ina sha dai yawa. Kaman akwai wani lokacin kuma ina sa ina sha kaman biyar sachet biyar ko sachet goma kafin dare yazo.

Kace ina fi son zama ko tsayuwa. Eh to ni ina son zama kawai amma in munzo maganan ƙwallo ko abubuwan gudu to zan fara tsayuwa kawai in mun maganan general ne, ni ina son zama kawai bana son sayuwa. Sayuwa yana ba wani damuwa ne ba. In ka sayuwa da yawa wallahi, sai ka ji jiki wallahi, sai ka fara ji ciwo jiki da yawa.

Ana tambaye ni ina fi son fanka ko AC. Gaya ma gaskiya ina son AC da fan. Amma to ga lokaci mukai haka akwai akwai wannan da yawa. Haka ne, haka nan ina son AC or fan baya ba wuni, eh akwai, eh wannan sosai ba. To AC kuma in ka sa bai je iya ɗauka abubuwa kanasa ya ɗauka. Wutan nefa baya kyau baya da ƙarfi ya ɗauka AC kuma. To gaba ɗayan shi ina son fan kawai.

Ka ce mene ne ina jin tsoro? Eh gaskiya shi bana jin tsoro abubun, gaskiya. Amma akwai wani lokacin a rayuwa na to ina son mutuwa ina, ina jin tsoron mutuwa ne. To, ganan na riga na san duk abun gudu a duniya nan, zai mutu ba zaka iya gumi ba. To kai ba Allah ba sai dukanmu za mu mutu. To na baishe haka na ce to. To ya zama haka me za mu yi? Amma lokacin haka nan da na zon haka nan ko da na zama haka nan ana so ko ana ji tsoro abu.

Kana tambayi muna da WiFi ko me a gida? Eh, akwai wani lokacin mu ke yi a gida ba, ki sa intanet ko mu samu intanet mai kyau. Amma haka an riga an yi using da yawa an sa, ana bawa wani damuwa. In ka sa akwai wani mutum zai sa zai yi tada, lokacin abubuwan rubbish yana cikin waya da shi. So mun cire shi bamu waya gidan mu, mun riga mun cire. Bamu son shi, ba ma amfani da shi. Amma mun muka sake mu amfani da shi za mu siya sabon wani WiFi za mu sa.

Kace me ne zan yi da farko lokacin da na isa a ofis? To in na isa a ofis to zan saya, zan zauna, zan yi addu'a. Haka ana yi. Gijim, zan yi addu'a, zan gaya Allah to na zo yau ka bani haƙuri, ka bani wisdom, ka bani abubuwan rayuwa to ka bani. Knowledge, ka bani ilimin, ka bani duk abun addu'a zan, zan, zan gaya mishi. Da in na zauna na gama addu'a to zan fara duba abubuwan za mu yi za mu yi cako yau. Ko, eh, ko, ko mesunan shi. Ko.

Kace yaya ina jurewa zafi? Live munzo maganar zafi ba jurewan shi fa. Ba jurewa zafi ko kaɗan. To haka ina jurewa zafi ba gida ba gaskiya zan faɗa ma. Zai buɗe fanko ko fanka, ku Ac. Zai buɗe, ina buɗe to zan sa a highest. Zan fara blowing to. Ko zan wanka wanka jikina, zan watsa ruwa ma jikina. Ruwa mai sanyi, zan shiga cikin ko in zuɓa jikina kafin in fara bacci. Haka na surewa zafi.

Kace ina jurewa barkono mai yaji. Wallahi ina jurewa fa. Ni banda ulcer ko me sunanshi, a maganin bana shi so. Ina jurewa burkunu mai yaji sosai. Ina ci, n'na sa abubuwa a wuta kaman cinkafa ko miya. Zai sa barkono a cikin mai kyau mana. Ba zan daina da shi kaman ina da abin yana bani damuwa jikina. Bana so in ci barkono mai yaji koya. Ina so ina so in ci ina cin shi mai yawa da kyau kuma.

Ka ce menene abin sha da ka feshi so? Kuna so abun sha na so to, in gayama gaskiya haka. Abun sha na so minerals ko coca cola ko fanta, ko ya banason dukannin abubuwan da kaza haka amma akwai wani abun sha wanda ina so mai kyau, zan haɗa dabino da kwakwa, da aya da aah. Mu haɗa za mu cire ruwan shi, sha ne kawai. Ana kiran shi ko kunun aya ko wuya amma haɗa ne, abun haɗa ne. In ka haɗa kai, wallahi ɗadi ne ba.

Kace ina tara tsabar kuɗi ko na taɓa saba, tara sabar kuɗi? To, in na gayama me za ka yi da shi. Information nan na ba ka me za ka yi da shi. Za ka je wuni na saba kuɗi zaka duka koya. To baraka, ni ina sabar kuɗi amma lokacin ba kuɗi a hannuna. To bana sabar kuɗi haka. Amma in na samu kafin ko ya zo na koya shiga hannuna haba. Zan sabar mana, ya za yi?

Kace yaya kake karɓan baƙo to in baƙo ya ce zai zo gida na, na riga na san zai zo to zan dafa abinci mana abinci, zan saya abun sha, zan ajiye shi a cikin firij. Eh, za su zama, za su zama, za su fara, zan ajiye shi mai kyau, za su fara jin sanyi. In sun zo sunyi baƙo yazo to zamu fara magana to baku yana yi aiki ka dawo ku yaushe, saka fara abun ko abu. Zamuyi magana abubuwan rayuwa ne in mun gama, dukan magana to za mu gama da shi to, haka ne.

Kace ina fatan samu ciyawa kuya. Da dai bana, bana fatan samu cinyawa fa. Akwai wani abun ina jira amma bai zo ba haka. Nan daga haka nan, na fara ji yunwa mai kyau ko da yawa amma ba abinci ni kuma bana so fara tashi in dafa kuma. Domin kuma nikuma na, nagaji bana, bana da ƙarfi. Dai haka ne. To, azo ayi haka.

Kuna tambaye ni ina, ina rubuta kashe, kashe kuɗin aiki. To ni ba, me, me sunansu, ni ba accountant bane ba. Ba na rubuta kuɗin kashe a kuɗi, aiki. Amma akwai wani littafi kuwa akwai wani takarda ana rubuta kuɗin ƙarshe aiki. Akwai wani lokaci zai zo zai fara tambaya, za su fara tambaya to me kun yi da kuɗin nan? Me sun yi da kuɗin nan? Me an yi da kuɗin nan? To, um, accountant ya fara ba mu ƙarya mu yi wa to zan duba cikin nawa zan kawo su ko zan ba su su duba.

Kace ya, ya ina jin hayaniya? Bari in gaya ma abun. Ni bana son hayaniya ko kaɗan. Wannan abun maganan gaskiya ne wallahi. Ni bana son hayaniya kukadan bana so. Amma hayaniya abun dole ne. Muna rayuwa akwai dabbobin ruwa, akwai dabbobin daji, akwai du abun, akwai bota, akwai keke. Ka mutane kuma dukansu za su ba woni hayaniya. Doles ne ai. Ni bana so. Zan rufe ƙofa na, zan rufe window na sai na buɗe fan kawai.

Kace menene ina yi lokacin da ina cikin damuwa. To ni kuma na riga na san damuwa abun rayuwani. Ba za ka iya cire shi, ba za ka iya yi kuma ba. In ya zo ya zo to za ka riƙe shi, za ka saya, za ka yi magana da wani. Akwai wani ni to ga ni ga abun ina yin kafin na shiga, ko inna shiga damuwa. Zan je a wani, akwai wani da abokina, zamu tsaya to zamuyi magana, zan jiya mishi to ga abun na cikin fa amma yana bamu damuwa to haka na yi fa amma to in ba da kyau to ga haka zan yi fa. To haka an ce fa amma ni inna shiga damuwa bana, bana gudu ko jin tsoro ko yi wannan da yi wannan ba, bana haka.

Kace yaushe ina cin abincin rana? To haka, haka ne sha ɗaya hamsin da bakwai ne saura minti uku mu kai rana. To na riga na cin abinci daga na tashi amma rana sauran minti uku zan ci. Ina cin abincin rana da lokaci ya kai ɗaya. Eh, akwai lokaci kuma ina cin lokacin ya kai biyu na gama da sallah na dawo zan ci. Haka ne amma in, in kuɗin abinci bai nuna kafin lokacin ɗaya yazo ko ya fi lokacin ɗaya, to in mu kai, mu kai lokaci uku ko biyu zan ci ko na tsonci abinci jamu mun ci haka.

Nawa kace nawa, nawa ne yawan ɗakinku a gida? Kace nawa ne ɗakinku a gida? To akwai wanne lokacin na riga na gayama, akwai lokacin na gayama, na ce gida na huɗu ne. Eh, mun yi eh babana da mamana da muna muk, mun riga mun samu nebo. Eh, tana cikin ɗaki ɗaya. To, mamana da babana to suna cikin ɗaki biyu da uku, ni kuma ina cikin ɗakin huɗu. Eh, haka muke yi a gidanmu.

Kace wane iri tsintsaya na amfani da shi. To akwai wani kake amfani da shi ko ya. Tsintsaya ba, tsintsaya ba. To n'gana tambaye ni wane irin tsintsaya na amfani da shi to, wurin gyama haka. Akwai wani, wani tsintsaya na amfani za su yanke shi. In kagan ka yanka zamu sa shi a cikin ruwa mu sa shi a rana. Mu cire ruwa cikin shi to za mu yanke, yanke shi mai kyau. Za mu haɗa, in mun haɗa to za mu sa, eh wannan giya. In mun sa igiya mai kyau to, mun riga mun samu tsintsaya mana.

Kace yaushe, na fara aikin kullum. To, kazo, kazo mana me za ka yi? Na zo kafin, um, takwas shi, ya kama ni. Na fara aiki, na fara, na riga na yi addu'a, na fara duba takalma, na fara dubawa, na fara duba takarda. Na riga na san abin zan yi yau, abin zan yi gobe ko abin zan bari yau in gama gobe to. Sai na duba haka haka duka.

Kace ina shan ruwa mai sanyi, in gaya ma gaskiya ina shan ruwa mai sanyi amma ba kullum ba. Ni bana so ruwa mai sanyi, yana bani abu a bakina. Ina sha ruwa mai sanyi da yawa, sai na fara jin ciwon kai, na fara jin cattarh, na fara jin ciwon ido, ido na zai fara, fara rufe. Ina sha da yawa fa, amma ina son sha amma ba da yawa ba. Karemi karemi ne ina sha. Ka bani ruwa mai sanyi da yawa wallahi sai na, sai na ce Allah ya cire ka a rayuwa na wallahi.

Ka ce wane irin jaka na kai? Okay, um, in fara maganan jaka, ko mere ko launin, launin muke magana a kan shi, baki ko me. Amma ni jaka, wani irin jaka na kai melonifa, ni ina son meloni. Shi na so na kai, na sa jiki, na sa wani littafin sa kai.

Wannan dariya ne fa, wace kuna ko muna ko ina da fanka a rufin ɗaki na. To ga rayuwar nan ga duniyan nan, to mu kai ja sama mu ka yi sabon abu. Fanka a rufin ɗaki to, mutuwa ko mutane basa son haka. Mun riga mun fi wancan lokacin za mu sa fanka a kan, a kan ko a rufin ɗaki ba su yi haka. Haka ne za mu sa AC ko fanka a ƙasa. E, za bamu so haka. Shi ne za ya, sai shi ne yana ba mu mai kyau, amma in mun sa a kan rufin ɗaki a cikin ɗaki yana ba wani damuwa. Ya iya cire, in ya cire sai ya, a kashe wani ko iskan shi kuma ba zai, ba zai, ba zai, ba zai taɓa wani, ba zai iya taɓa dukan, dukan cikin gida ne.

Kana tambaye ni ina sanya tunatarwa tan ayuka. Eh mana, ina sa. To akwai wani zai iya abun ko za zai fara abun ba zai sa tunatarwa. To in ka, in ka zama late ko in ka, in ka fara zama late me za ka, me za ka ce? Kana yi a gida, ko kana bacci ko ka bacci ya fi ka, na sa mana.

To, ka ce ya, ina sasanta rikici a aiki. To rikici dole ne ya zo me za ka yi se ka basshi in ya zo. Amma aikinmu mu, mu namiji ne, dukkan mu namiji ne. To akwai wani lokacin damuwa ya zo fa. Muna muka yi magana a kan to ya za ka yi, ya kana yi, ya me da me da me. To dukkan abun nan ya fara zama rikici. To ka ce to don Allah ku zo mu yi magana da abun nan to kai me ka ce, kai, kai, kai me fara abu, du, du abubuwan. Me ka ce me za ka yi ko za ka giya masa, kar ka masa to, sannu na gudu. Kar ka damu abun nan ni laifi na ne. To ya yi haka. Na kira wani kuma na tambaye shi. To kai me an ce to tun abu, abubuwan nan ku du wuni anan ba za ka tambaye shi ka ce, turuwar wani ka fara zage wani kun fara, faɗa. Ba su ha yi haka. Ni na na gaya mashi to abun abun mun gama da shi. Haka ne muka yi a aiki.

Yace me na yi da lokaci na samu mura, na samu mura. To mura yazo me za ka yi? Ba za kayi komai ba ya zo to to ni kuma abun ina yi in mura ya zo zan farko zan tsaya, zan je asibiti zan samu masu, masu asibiti zan tambaye su to me damuwa me ya shiga jikina ko yaya na gama tambaye su to zamu fara magana. Ko kuɗi zan biya fara treatment ko ya zan gama da su. Amma haka ne haka ina yi.

Gaskiya wannan tambaya, tambayar dariya ne fa. Bari ingayama gaskiya wannan tambaya ko tambayar dariya sosai ne da gaske. To kace ya teburi na a gurin aiki yake to ya za a yi ya? Yana yi mana irin haka tebur ne tebur ne yana da shape huɗu kaman haka kaman tebur haka yana da anyi painting jikin shi launin baƙi ne. Haka yana yi haka yayi.

To woniya yan, kace woni ya yan itachi ina si, ina fi, ina ko ina so ko ina fi so. To, eh gaske em ina son ci me sunanshi kuma ance apple ko lemo watermelon da me sunna wanan avocado eh ina son su ance suna bada wani abubuwa a jiki ina ci shi kyau kuma da wannan mesunanshi cucumber e. Abubuwan mai kyau ne. In ka sa in ka ci, yana ba wa abubuwan a jiki ka ci mai kyau ne.

Kace ina kwana a gado ko ƙasa. Gaskiya wannan tambayan ka yana bani dariya wallahi in zan gayama gaskiya ko yana bani dariya sosai wallahi ni ina kwana a cikin gado kaman akwai wani lokaci na taɓa kwana ƙasa kuwa. Eh na taɓa kwana ƙasa amma kai iya, iya bacci wancan rana sai ido na ya buɗe haka sai na tashi na kwana a kan gado.

A ci ina daftarin, ina daftarin kuɗi ko ina duba daftarin kuɗi to ina dafa ina duba daftarin kuɗi amma ba kullum ba. Akwai wani lokaci zandafa akwai wani lokaci zan bashi haka. Ni ba aiki na ba a cikin ofis. Akwai wani yana duba kullum amma ni ba kullum ba. Sai na zo naɗaba na duba to in bari celebration.

Ce, sau na, ina goga haƙora na, gaskiya ne. To, anji kafin in fara bacci, zan gago haƙora na. Ina tashi, ina tashi, ina tashi nai wanka. Kafin je aiki, in nan gama cin abinci sai na gago haƙora na. Haka ne ina so, haka ne ina yi. Amma ina yi ha-- ina gago haƙora na biyu kafin dare ya yi. Yin, yin, yin gago shi yin jan wanke wanke shu biyu.

Kace ina son shinkafa ko tuwo to, bari in gaya ma gaskiya. Ina son shinkafa dayawa, ina son shinkafa mai kyau amma in zaka bani shinkafa, bani shinkafa da miyan, miyan shi eh. Ina son shi mai kyau amma tuwo kam mts. Ah, ina cin tuwo amma bai yawa ba. Ina son inci tuwo amma bai yawa yawa yawa ba, ƙarami ƙarami ne fa. Haka ne.

Ka ce wane launin bango kina suke? To muyi maganar gaskiya bango kina ba baiki ba amma white ne, sun white ne da ash, ash colour da white ne. Sunan sunan yi, sunan su mai kyau ne, sun yi mai kyau.